Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, muna da fanka a rufin ɗaki. Domin kuwa akwai fankoki kala kala, amma tun da ana magana ne a rufin ɗaki, to tabbas na fahimta irin fankan da ake magana. Ana maganar irin fankan nan ne wanda ake ɗora wa a saman silif, ma'ana saman ɗakin. Shi wannan fankan ya daɗe ana amfani da shi. Duk da cewa yanzu zamani ya canza. Wasu suna yin amfani da AC, wasu suna yin amfani da fanka wanda ake tsayar da ita, wasu kuma suna har yanzu suna yin amfani da fankan sama. Fankan sama ya samo asali ne tun wani shekaru da shekaru kuma ya kasance fanka ne wanda aka fi amfani da shi a gida na yau da kullum. Har yanzu ina amfani da fankan sama. Domin fankan saman da nake amfani da shi asalin tsohon fankan sama ne wanda ya kai a ƙalla a ƙasara shekara fiye da goma kuma har yanzu yana yi ba tare da wani matsala ba. Don kwanaki ma da ya ɗan fara samun matsala, mai kawai na zuba mai ya dawo yana aiki tuƙuru. Wannan fankan tabbas yana jin, ina jin daɗin shi. Domin kuwa iskan da yake ba ni ban tunanin fankokin yanzu ko kuma fankokin zamanin yanzu za su iya ba da wannan iskan. Tana ba da ingantaccen iska kuma ba ta yin ƙara. Ba ta yin ƙara, eh ba ta yin ƙara kamar wasu irin tsofaffin fankoki wanda za ka ji suna yin wani ƙara mai damuwa wanda zai hana ka ma ka yi bacci cikin natsuwa. Fankan tana da kyau. Fankan kuma na lura na wani kamfani ne wanda ake kira da ORL. Ban san menene ma'anar wannan kamfanin ba. Amma tabbas fankokinsu yana da kyau kuma yana da iska. Musamman in za ka sa shi a lamba biyar ko lamba huɗu, kai ko lamba uku ne ma ka sa shi za ka ji yana fitar da iska mai daɗi. Kuma babu wani ƙara ko kuma in ce babu wani ƙara ko kuma wani surutu wanda zai iya takura maka. Duk da cewa yanzu zamani ya canza. AC ya fi sauƙin amfani amma kuma akwai tsada. Shi AC kawai sai dai kawai ka ji ɗaki ya ɗumama da sanyi ko kuma ya ɗumama da zafi ba tare da kana jin wani ƙara ko kuma wani iska na fitowa daga wani waje ba. Shi ɗakin kawai gaba ɗaya zai sanyaya. Ba kamar fanka ba wanda zai ta wulwula wa. Wanda kuma a halin yanzu ana ganin cewa ma akwai riski, ma'ana akwai tsautsayi wurin amfani da shi. Zai iya faɗowa ko kuma wani ya miƙe bai ankare ba sai dai ya je ya buge mai hannu ko kuma ya sarai. Shi ya sa wasu wurare da yawa musamman manyan wurare ko kuma wurare na tak-- wurare na alfarma za ka ga yawanci ba sa amfani da irin wa'innan fankokin yanzu. Za ka ga dai cewa suna amfani da AC ne ko kuma irin wa'innan maka makan fankokin wanda ake saka su a ƙasa ake sa su. Duk da dai ban sani ba nan da shekara nawa ne gaba ɗaya za a nema fankan saman a rasa. Amma tabbas zan iya ce maka ba yanzu ba. Domin kuwa har yanzu yana cin gason kansa kuma har yanzu yana amfani yadda ake so. Kuma ɗaɗina da irin wannan fankoki musamman wannan fankan saman shine ba wai tsada ya cika ba da ƴar kuɗinka ƙalilan za ka iya samun sabo ko kuma ma tsoho wanda ake kira da Belgium. Shi wannan fankan saman shi ake kira da fan a turanci. Shi kuma na ƙasan ana kiranshi da standing fan domin shi ba a sama ake ɗora shi ba ƙasa kawai ake ajiye shi ya dinga wulwula wa. Shi kuma AC ma'anan shi Air Condition. Shi condition yake canzawa na wuri ba tare da ya dame ku da ƙara ba. Har yanzu dai a ko'ina a fadin Najeriya ana amfani da wannan fankan. Sai dai wani lokacin ko a gida ne in ka shiga ɗaki na alfarma sai ka ga su anan an sa AC amma kuma sauran ɗakunan za ka iya ganin akwai fanka. Domin kuwa shi fankan yana da sauƙi. Da kuɗinka wanda bai wuce naira dubu goma ba zuwa dubu goma sha biyar za ka samu gredin sabon fanka. A cikin kwali ma za a buɗe maka shi. Kai musamman na yanzu wanda ake amfani da su masu amfani da remote, wanda suke amfani da DC, shi kanshi za ka iya samun shi ba tare da ka kashe kuɗaɗe masu yawa ba. Haka ya sa abun yake da kyau. Ba tare da ka kashe kuɗaɗe masu yawa ba za ka samu fanka mai kyau kuma mai armashi.

Wane irin waya kake amfani da shi? Da farko, domin mu fahimci wannan tambayan, za mu fahimci wane irin abu ake tambaya a nan wurin. An ce waya, kuma aka tambaye ka wanne kake amfani da shi. Muna da abubuwa da yawa wanda ake kira da waya. Da farko akwai waya na salula, ma'ana wayar hannu. Na biyu kuma akwai wanda ake kira da phone. Na biyu kuma akwai waya wanda ake amfani da shi wurin yin jone-jone na gida. Wannan shi kuma ana kiran shi da electrical waya. To amma nafi ganin cewa wannan tambayan ya fi tafiya akan waya ta hannu wanda ake amfani da shi na waye da gobe. Su bari mu je wayan hannu. Wane irin waya kake amfani da shi? Tabbas ina amfani da waya, kuma ina amfani da waya mai inganci. Ina amfani da waya ce, ƙira da kuma samfari na Android, ma'ana wayar Android. Ita ce nake amfani da ita. Ina amfani da wayar Android na kamfanin Redmi, wani kamfani ne a China, wanda mallakin kamfanin Xiaomi ne suka samar da shi. Shi wayar Redmi waya ne wanda ake kira da mid-range, ma'ana yan tsaka-tsakiya ne. Wayoyi ne masu kyau sosai. Suna da ƙarfin batiri da kuma ƙarfin intanet. Sannan kuma suna da babban space wurin adana. Sannan wayoyi ne masu ƙarfi da kuma sauri wurin caji. Suna da sauri wuraren cajin su. A cikin ƙasa da awa ɗaya ko kuma ƙasa da awa ɗaya da minti talatin, za ka iya cajin wayoyinsu. Sannan kuma za su cika ba tare da ka samu wani matsala ba. Wannnan shi ne ya sa nake amfani da wayoyin Redmi. Sannan yanzu kuma za'a yi magana ne a kan wayoyi, irin wayoyin jone-jone na gida. Akwai abun da ake kira da copper waya, ma'ana jan waya, wanda shi ne mafi akasari aka fi amfani da shi. Domin kuwa shi ne waya wanda ya fi sauƙi wuraren jone-jone na gida. Shi wayan copper shi ma waya ne wanda ana amfani da shi a duk wani wajaje da zaka je. Indai akwai gidaje ko kuma ofisoshi ko kuma kamfanonin kado dole za ka ga wannan wayan. Amma a wayan tarfo, ƙiran Android ita ce nake amfani da ita. Wasu za ka ga suna zaɓa, suna cewa suna son ƙiran iPhone ko kuma iOS. Amma ni dai ƙiran Android ita ce na fi amfani da ita. Kuma na daɗe ina amfani da wannan wayan wanda a ƙalla ƙasara yau kusan kimanin shekara uku kenan. Ina amfani da ita ba tare da na samu wani matsala ba. Tana min duk wani abu da nake so waya ta mun. Kama daga browsing, ina buga game da ita domin goɗimo. Sannan kuma ina yin wasu abubuwa, abubuwa da yawa. Irin na amfani da yanar gizo da sauran, da sauran harkoki wanda ba a rasa ba. Duk wani abu da nake so nayi da waya, tabbas wayan Android dinnan tana iya mun shi. Sannan ita wannan Android dinnan tana da zubun na'ura na Android version sixteen. Ma'ana tana da latest Android version a kanta. Domin kuwa tana ma da 5G. Sannan kuma tana da 4G. Sannan duk wani abu da za ka yi amfani da ita, to tabbas za ka yi amfani da shi. Domin waya ne mai ƙwari kuma tana samun samfurin update daga kamfani. Wanda zai ba ka dama domin ka dinga updating ɗin wayan zuwa sababbin update da kuma gyare-gyare da ake yi ma samfurin Android na wannan version ɗin. Shi ya sa yake da kyau idan ka samu dama ka siya waya mai inganci wanda za ka daɗe kana moransa. Wayar da ka siya shekara uku amma kuma har yanzu tana aiki kamar wayar 'yar shekara ɗaya ko kuma ace wanda aka yi ta a cikin wannan shekaran. Saboda samun sababbin na'ura da take yi da update da kuma software shi ya sa za ka ga wayar tana da inganci kuma tana da lasting.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Da farko wannan tambaya ce wanda ake yi ma ma'aikaci kuma ana tambayar shi ne idan ya je aiki so nawa ne yake ɗaga waya ko kuma ya ɗauka kira. Kiran zai iya yiwuwa na ma'aikata ne ko kuma kira ne nashi wanda ake kiran wayar sa. To bara mu fara so nawa kake karɓar kira? Ina iya karɓan kira daga ofis ko kuma na wuraren aiki fiye da guda biyar a rana. Mafi akasarin kiran da nake karɓa wa'inda manyan shuwagabanninmu ne suke kira. Ni kuma ina amsa nima daga manyan ƙana da kuma ƙananan, ƙananan ma'aikatanmu wanda za su mun magana idan suna buƙatan wani abu. Ni kuma in kira shuwagabanninmu in sanar da su wannan abun da ake buƙata. Sannan shuwagabanninmu su ma sukan iya kira ni domin su tabbatar mun da wani abu ko kuma wani abun da suke so a yi. Ni kuma sai in faɗa ma wa'inda suke ƙasa na. To wannan shine wayan da nake amsa a kusan kullum. Nakan iya amsan irin wannan wayan fiye da sau biyar. Idan kuma ina waya na ne na kaina to mafi akasarin lokaci a wuraren aiki nakan kulle wayar ma. Nakan iya saka wayan a wani abu da ake kira da "Do Not Disturb" amma hakan ba shi ke hana ni in karɓa wasu wayoyin ba. Musamman wayan idan wayoyi ne masu muhimmanci kuma idan na samu ɗan lokaci wanda bana aiki sosai a ofis sai in ɗauka wa'innan kiro, kirorin. Sannan irin wannan kiran yawanci kira ne daga ahali ko kuma kira ne daga wasu abokanin kasuwanci wanda suke son su san wani abu. In na sama lokaci sai in ɗan samu in keɓe, in kira su mu gama. Aƙalla dai ina amsa wayoyi da yawa a wuraren aiki. Amma mafi akasarin lokaci wayoyin ayyuka su ne wanda suka fi shigowa. Domin kuwa a ofis dun mu muna da tarho. Shi wannan tarho din a nan ne ma'aikata ko kuma shuwagabanni suke turo mana da wannan kiran wanda suna so su sanar da mu akan wani abu da muka yi ko kuma wani abu da suke son mu yi. Da zaran mun samu wannan kiran sai ka ga mun bazama. Mun sanar da ƴan'uwan mu ma'aikata. Nan da nan sai ka ga aiki ya fara. An fara aiki kuma a samu a kammala shi da wuri. Tabbas siyan tarho ko kuma waya a wurin ma'aikata yana da amfani. Domin kuwa shi ma'aikat, ma'aikata wuri ne babba. Akwai "department department" ko kuma in ce akwai tsangayoyi kala kala. Idan wani na son wani abu daga wani tsangayar to idan ya ce zai taso ya zo lokaci ne za'a yi asara. Amma kawai zai ɗauka wannan number ofis ɗin ne sai ya bugo shi. Sai ya faɗi abin da yake so. Sai a sama ma'aik, sai a sama messenger ma to wanda dan aike a tura masa da wannan abun ya je ya kai masa. Idan kuma wannan abu ne wanda ya, idan wani abu ne wanda ake son kawai a sanar to da zaran ya faɗa shikenan sai kowa ya je ya faɗa ma wa'inda suke ƙasa da shi. Idan kai supervisor ne sai ka faɗa ma wa'inda kake supervising. Idan kuma kai kuma ma'aikaci ne sai a faɗa maka to sai ka fara aiki. Irin aikin da aka tsara maka ka yi. Wannan shi ne yake sa aje waya a ko kuma ɗaukar waya a ofis yake da matuƙar amfani. Musamman a wannan zamani wanda abubuwa da yawa sun canza. Idan ka ce ba za maka yi wannan ayyukan ba ko kuma ba za ka ɗauko wa'innan wayoyin ba to tabbas za ka shiga wani hali na damuwa. Domin kuwa aikin sai ya fi muku wahala. ɗIn ya fi a ce dai kun shiga zamani da a ce kuma an bar ku kwata kwata a baya. A zamanin yanzu idan aka bar ka a baya to ba ma iya ma'aikatan ba ne ko kuma a ce aikin shi kan shi gaba. Ɗaya wannan aikin da ake yi a wannan kamfanin dole ya ja baya. Domin kuwa shi zamani bai bar komai ba kuma lokaci shi ma kan shi bai bar komai ba. Duk wani abin ana so a cimmai dole sai an yi amfani da zamani wurin cimma burin wannan abubuwan da ake so a cimma wa.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Da farko shi ingancin aiki yana nufin a yi aiki kuma a tabbatar da wannan aikin yayi daidai da abun da aka tsara kuma abun da aka yarda a yi shi. Wannan shine ingancin aiki kuma ya kasance kowani aiki dole a duba ingancin shi da kuma yanayin yanda aka yi shi ba tare da an samu wani ƙwan gya ba ko kuma an samu wani mashkila. Yaya nake duba ingancin aiki? Farko bari muyi amfani da aiki irin na gini. Idan ina so na tabbatar da ingancin aiki na gini, nakan yi sa-- nakan samu abokainaina wanda na san sun san harkar gini, musaman injiniyoyi ko surveyors. Bayan an fara abubuwan ginin, su nake sawa mutum muje tare da su mu duba ingancin aikin da mutanen nan suka yi domin a tabbatar da cewa wannan aikin da aka yi shi an yi shi na bisa ka'ida kuma ba a yi wani ƙwangya ba ko kuma an yi wani cuta wurin yin shi. Domin kuwa shi aiki idan ya cika kuma aka yi shi yadda ya kamata, shi ne ya zama cikakken aiki kuma ya zama ingantaccen aiki. Shi yasa nake amfani da irin wayannan masana ko kuma in ce ƙwararru a kan harkar da suka sani domin in tabbatar da cewa wannan aiki ya zama ingantacce kuma aiki ne wanda ba-- mai kyau ba, bai je ka ka dawo ba. Idan zan yi amfani da ma'aikata a matsayin misali, a ƙasa na ina supervising ɗin mutanen da sun kai mutane ashirin da biyar wanda suna yin wani aiki wanda ni ke zuwa ina duba ingancin aikin da suka yi. Wannan ingancin aikin da suka yi ni ke duba su. Idan na duba su, sai na tabbatar da cewa wannan aikin yayi daidai ko bai yi daidai ba. Wannan aikin in yayi daidai sai na yi rikodin san nan kuma na tura shi zuwa magabatan mu-- zuwa shugabannin mu domin su gani. Idan suka gani, a nan ne zasu tabbatar da cewa wannan aiki yayi. Idan kuma akwai sake ko kuma inda ake so a gyara to-- akwai inda ake so a gyara to sai su gyara. Idan suka ɗauke shi sai a gyara shi a tabbatar da cewa wannan aikin ingancin shi yayi yadda ake so ba tare da an samu wani matsala ba. A irin inganci kuma na wasu ayyuka kamar irin gyaran wayoyi, shi ma ɗin za ka iya amfani da ƙwararru ko kuma masana domin ka tabbatar da cewa wannan aiki ingantacce ne. Musamman za ka iya samun wani wanda ka yarda da shi zai duba maka abubuwan da aka gyara. Musamman irin gyararraki da ya shafa babura ko in ce injina wanda shi yana da wahala. Mafiya akasarin wanda suke aikin, za ka ga suna taɓe-taɓe ne kawai domin su ga cewa sun gyara. Idan bai gyaru ba, ka ga dole za a samu matsala. Shi ya sa yake da kyau sai ka samu wanda ya san aiki domin ya tabbatar da ingancin abun da aka yi. Kuma a cikin a tabbatar babu wani matsala da aka samu. Domin kuwa idan akwai matsala zai iya shafar duka sauran ayyukan kuma zai iya samu-- ya samu maka da matsala a matsayin ka na ƙwararre. Sai a ga cewa tabbas ba ka iya aikin ba. Shi ya sa yake da kyau duba tabbatar da ingancin aiki a cikin lokacin da aka ma na aiki. To to tabbas tun kafin ma a gama ya kamata a ce ana bibiyan yadda ake aikin kuma ana tabbatar da abin da ake yi, ana duba shi domin a tabbatar da cewa wannan aiki an same shi yadda ake so ba tare da wani ƙwan gya ba ko kuma wani cuta ba ko kuma wani-- ta yawa wani abu daga cikin wannan aikin. Bari mun baku wani misali. A wani shekaru baya a ƙar-- a garin Sin an taɓa yin wani ma'aikaci wanda rashin in-- rashin tantance ingancin aiki ya ja aka kulle shi na har abada. A lokacin da aka samu matsala sai ya kasance bai duba ingancin aikin jirgin ƙasan da ake yi ba. Aka je aka yi amfani da wani-- aka je aka yi amfani da wani kayan aiki wanda bai da inganci. Hakan ya jawo ko lokacin da aka fara amfani da wannan titin jirgin sai ya kasance ba a daɗe da amfani da shi ba ya samu matan garda ya lalace. Hakan hiira ya jawo mai wani matsaloli a cikin aikinsa wanda har aka kulle shi ba a san ƙarshe ma za a sake shi ba saboda wannan asarar rayukan da aka ja. Wannan shine abin da yake jawo wa idan ba a duba, tantance, tabbatar da ingancin aiki. Domin kuwa zai iya jawo asarar rayuka kuma zai iya jawo rasa aikin kakarkarka. Yana da kyau kuwa idan ka duba wa.

Yaya kake haduwa da abokan ciniki? Su wane ne abokan ciniki? Abokan ciniki sune mutanen da suke zuwa su siya daga gare ka. Ma'ana duk wani abu da kake siyarwa suna zuwa su maka ciniki. Wa'innan a turanci ana kiransu da customer. Wa'innan sune abokan ciniki. Yaya kake haduwa da abokan ciniki? Idan kana so ka hadu da abokan ciniki na farko dole seka kasance kana saida wani abu wanda su zasu siya. Ana haduwa da abokan ciniki ne ta hanyoyi daban daban daban. Wasu ana haduwa da su ne a kasuwa, wasu kuma idan wasu sunzo kasuwa sunji daɗin mu'amala da kai sai su basa labari suma din sai suzo saboda wa'innan sun basu labari. A haka a haka sai ka ga ka tara dimbin abokan ciniki. Ko ana tara abokan ciniki da yawa. Sannan hanya ta social media. Idan kana haskaka kasuwancin da kake ta hanyoyin sada zumunta a nan ma zaka samu abokan ciniki da yawa kala kala kuma ta ko'ina ta sassan ƙasan nan, kai har ma da ƙasashen wajen. Zaka iya samun abokan ciniki wanda zasuyi da su siya daga gare ka. Wani hanyoyi, wani hanyoyi guda uku da yakamata ace kabi domin tara abokan ciniki. Hanya ta farko ita ce gaskiya. Idan zaka zama mai gaskiya, ka zama mai rikon amana, ka zama duk wani abu da kake siyarwa ne abu ne ingantacce to tabbas mutane da yawa zasu zama abokan cinikin ka domin jin daɗin mu'amala da kai yasasu sun yarda da kai. Na biyu shine zasuzo domin koyaushe yin cinikayya da kai. Domin wannan abubuwa da ka rike ma'ana gaskiya, bayani da kuma sauki. Wa'innan sune abubuwa da yakamata ka rike domin in kana son ka sama ko kuma ka hadu da abokan ciniki cinikayya na gari kuma da masu yawa wanda zasu dinga maka ciniki yadda yakamata to dole sai kayi amfani da wa'innan matakan. Abubuwa zasu lalata maka alakar ka da abokan cinikin ku shine karya. Idan ka kasance mutum ne kai mai karya abu ba haka ba ka ce haka ne. Ka dinga kururuta abu saboda kawai kayi daɗin baki domin a siya to zaka jama kanka. A duk lokacin da wannan abokan cinikin suka fahimci cewa kai kana yin karya to tabbas zasu dena zuwa wurin ka kuma zaku samu matsala da su. Na uku, na biyu shine ka kasance mai tsada. Babu wani sauki kai ko rangwame a lamarin ka. Kai kawai babbar riba shine kake hangowa. Na huɗu ka kasance mutum wanda yake da san rai kuma baka da alaka mai kyau da abokan cinikan ka. A kullum kana ji kaman taimaka musu kake yi. Idan kai haka tabbas zaka lalata alakar ka da abokan ciniken ku. Abokan cinikayya ka daukesu kamar 'yan'uwan ku, ku girmama su. Sannan ku nuna musu cewa wannan abu ga gaskiyar shi haka yake.

So nawa kake kallon madubi? Shin menene kallon madubi ko kuma menene madubi? Madubi a turanci shi ake kira da mirror. Madubi wani abu ne wanda ake amfani da shi wurin duba kanka domin ka ga yadda kake kan kakanin kanka. Mata suna amfani da shi wuraren kwalliya kuma ana iya amfani da shi a wuraren aski da wuraren salon domin ka ga fuskar ka, ka ga kuma yadda kake. Idan aka tambaye ni so nawa nake yi amfani da madubi, ko kuma so nawa nake kallon madubi a rana, to zan iya cewa ina kallon madubi sau ɗaya ko sau biyu. Domin a iya ɗaki idan na gama shafa mai na gama kintsa wa, nakan kalla madubi in ga yadda na fito. Ko kuma wani lokacin idan na ɗauka kaya na sa, to za ka ga na duba madubi domin in ga yadda nake a zahiri, in ga yadda fuska na take kuma in ga yaya nake a idon mutane. Shi ya sa nake duba madubi. Ina iya dubawa kuma idan lokacin ne na taje kaina domin in ga cewa gashina ya kwanta ko kuma ina bukatar na yi aski ko kuma in duba cewa ko ina bukatar in yi wani kabin ne domin in ƙara abidowa tas-tas abuna. To wannan shi ma kanshi yana sa in kalla madubi domin in duba in ga yadda nake. Amma ba cin wannan ba za ka sance mutum mai aboki kallon kallon madubi ba. Domin kuwa wannan mata ne suka fi yin irin wannan, suka fi yin irin wannan duba-duban na madubi. Domin kuwa su ko jakan suka duba na 'yan mata, tabbas za ka iya samun madubi. Za ka iya ganin madubi a wuraren ko kuma in ce za ka iya ganin madubi a cikin jakar. Duk inda za su sami kansu, to za su duba madubi domin su dan shasshafa abubuwan da suke sasshafawa musamman su mata. Amma mu maza kwata-kwata dai ba ta dame mu ba gaskiya. Duk yadda muka fito to shi ke nan. Haka muke bari har kuma mu koma gidan. Ita dai madubi wani fasaha ne wanda aka samo ta a wasu shekarun baya. Ana amfani da glass ne. Shi a narkar da shi sannan har ya zo ya fara shining irin yadda madubi ake so ya kasance. A zamanin baya mun ji labari duk da ba mu san cewa na gaskiya ne ko kuma na ƙarya ne. Amma an ce akwai lokacin da aka zo Afirka aka zo musu da madubi. Lokacin da Turawa suka zo Afirka suka zo musu da madubi. A lokacin duk wanda aka ba shi madubi sai ya ji daɗi. Yana tsalle daga abun kamar wani abin almara. Yau ga shi yana kallon fuska kuma fuskan shi ne. Haka suka dinga ɗaukan abubuwan su, abubuwan su irin na gine-gine ko kuma na haɗa sake-sake da sauransu suka dinga bawa Turawa. Wanda yau idan za ka je gidan tarihin Turawa yawancin wa'inan abubuwan suna nan. Sun zama abubuwan tarihi. Irin abubuwa wanda ake kira da sculpture da kuma irin abubuwa irin na zanen dutse da sauransu. Haka suka amsa su kuma suka ba su madubi. A lokacin da suka ga madubin suna ta farin ciki. Wato ba na kaka da kakannin mu. Domin kuwa wannan teknilaji ne wanda ya zo musu wanda ba su taɓa gani ba. Kuma abin ya daɗe yana ba su mamaki. Dan ni kaina lokacin da na tashi na daɗe ina mamakin to ya aka yi madubin nan ya kasance madubi. Bayan dogon zurfin bincike ne sai na fahimci yadda abun yake. Kuma tun daga nan na fahimci ya ake haɗa shi. Sannan kuma wani irin kimiyya ko kuma wani irin glass yake ake amfani da shi. Domin a ganin cewa an yi wannan madubin. Shi ya sa yake da daɗi iko waye don ka yi bincike. A duk lokacin da ka ga wani abu a kusa da kai wanda ba ka fahimce shi ba ko kuma kana so ka samu labari game da wannan abun, to kawai ka zurfafa bincike. Kana zurfa bincike to tabbas za ka fahimci, za ka samu duk wani abu da kake so ka samu a kan wannan abubuwan. Haka na fahimci yadda madubi yake. Kuma yadda ake sarrafa shi. Amma na ziyarci wasu kamfanunnuka wanda suke ƙera shi domin in gani da idona ba labari ba. In tabbatar da abin da nake gani kuma da abubuwan da na karanta a shagunan yanar gizo shin gaskiya ne. Haka nag, haka mun ka duba shi. Kuma sanda ma nake jami'a mun yi abubuwan da ake kira da refraction da reflection. Wanda duk suna ƙanda mirror ne. Akwai concave da kuma convex. Wa'inan duk su ne sukaɗu yasa shi kashi wannan madubi ya zama zai iya faruwa. Wannan shi.

Kuna, kuna da WiFi a gida? Tabbas mene ne WiFi? WiFi shine wireless frequency internet. Wannan wani nau'in technology ne wanda yake ba ka dama ka yi amfani da wayarka domin ka janyo internet wanda aka kunna shi ta iska ba tare da amfani da SIM ba. Wannan WiFi ɗin technology ne wanda ana, tana da tasiri sosai musamman lokacin da Android ya bazama sai ya kasance ta ƙara ƙarfi ata ko ina. Shin muna da WiFi a gida? Ba mu da WiFi a gida domin kuwa WiFi abu ne wanda yake buƙatan kuɗi kuma yana buƙatan subscription. Saboda yanayin rashin amfani da internet sosai a gidanmu shi ya sa ba mu mai da hankali ba wurin siyan ko wani irin WiFi domin mu sa wa kanmu ko kuma mu sa a gidanmu. Amma mun mai da hankali ne wuraren siyan bundle daga cikin SIM ɗinmu domin mu yi amfani da shi. Hakan ya jawo asali ne tun da ba mu da irin abubuwa waɗanda ake kira da smart devices masu amfani da internet. Amma idan ina so na yi amfani da WiFi, idan na je ma'aikata wayana ma da kan shi yake connecting da WiFi ɗin ma'aikatan mu. Yana ba ni dama na ɗauko duk wani abu da nake so, na ɗauko masu nauyi kuma yana ba ka wani jin daɗi wanda za ka ji kawai idan ka san kana wani waje ne ba in da, kana wani waje ne na daban. Za ka yi browsing, ka yi shige shige, da komai, da komai ba tare da ka biya ba. Wannan shi ya sa WiFi yake da daɗi. Duk da wani lokacin idan ina da data da yawa nakan kunna WiFi ɗin wayana domin sauran mutane su ma su ja. Amma yawanci bai fi, bai fi wanda ake sayar da shi ba a matsayin WiFi ko kuma a ce router ƙarfi domin shi wancan an yi shi ne kawai domin irin wannan sabgar. Shi ya sa za ka ga shi yana da ƙarfi kuma zai iya ɗaukan mutane har akalla mutane sittin. Ba kamar waya ba wanda zai iya ɗaukan mutane amma ban tunanin mutanen da yawa sosai. Shi WiFi ko wancan wanda ake kiransa da router, shi yana iya ɗaukan mutane da yawa kuma yana da technology na 5G domin ƙara bunƙasa ƙarfin network ɗin. Kuma subscription ɗin ba wani abu ne mai ɗan tsada ɗan daidai misali. Kuma yawancin subscription ɗin irin waɗannan. Subscription ne abu ne mai daɗi. Ya kamata ace kamfaninnikan sada zumunta ko kuma kamfaninnikan sada sadarwa wato communication su yi ƙoƙari wurin bunƙasa wuraren subscription domin su bamu kowa dama ya dinga amfani da kuɗi ƙalilan domin ya dinga siyan unlimited subscription ko da na sati, sati ne ko kuma na wata da na shekara. Hakan zai ba da dama in ka samu wani kuɗi mai yawa kawai ka siya ba tare da kana da wani zalumin cewa sai ka ƙara siyan wani data nan gaba ba. A kwanaki na taɓa yin haka amma ban ji daɗi ba. Amma haka ina nan ina shirye shirye. Inda za mu samu ingantaccen wutar lantarki. Tunda shi router yana buƙatar wutar lantarki kafin WiFi ɗin ya daɗe yana yi. Kuma in kana so ka ci kuɗinka dole ka kasance kana da wutar lantarki. Ina da wani burin in sayi wani ɗan ƙaramin sola wanda zan sayi wani ɗan router ɗan daidai domin in dinga kunna shi ina haɗa shi ya dinga yi kullum twenty four hours a kunne mu samu mu ci kuɗinmu da kyau. Wannan shi ne burina kuma nan ba da daɗaɗewa ba nake sa ran in cimma wannan burin. Ya kasance internet ko kuma in ce yanar gizo da kuma kuɗin biyan yanar gizo duk ba matsalar mu ba ne. Abu ne wanda za mu iya yi kuma za mu yi shi. Za mu dage domin mu yi shi domin hakan ya mafi sauƙi abisa a ce kashe kuɗi na kullum da kullum. Sannan haka zai iya ba ka dama ka iya kashe wayanka ka sa ta a flight mode sannan kana amfani da internet ba tare da wani ya dame ka ba da kira a lokacin da kake so ka yi sada zumunta. Musamman inda za a ce za a sami technology na smart TV. To hakan ma zai fi daɗi domin za ka cin kuɗinka da yawa ka kunna Netflix da sauran su duka ka dinga kallon su. Hakan zai fi.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, idan aka yi maganan biyan kuɗi ta waya, dole a tsaya a san me ake so a yi magana akai. Shin ana maganan biyan kuɗi ne daga banki ga, ko kuma biyan kuɗi ta wani hanya ta daban. Na fi ganin cewa wannan tambayan an fiyin shi ne a magana na irin biyan kuɗi daga bankin ka da amfani da wayar ka. To, bari in amsa. Ina biyan kuɗi ta waya na. Domin kuwa, duk yawancin bankunan da nake amfani da su, ina amfani da manhajan su, wanda zai ba ka dama ka samu ka iya ture-turen kuɗi ta yanar gizo. Ba tare da sai je banki ba, za ka iya tura duk wani kuɗi da kake buƙata kuma duk yawansu ka tura su hankalin ka kwance. Kana gida, kana shan Coca-Cola. Ba tare da wani tashin hankali ba. Za ka tura kuɗaɗen ka, sannan a take a nan wanda ka tura wa zai ga kuɗaɗan shi. Wannan hanya ta canza yanayin da muka saba amfani da bankuna. A zamanin da sai mun je bankuna, mun bi mugun-mugun layi, layi mai tsawo sosai, kafin mu iya cire kuɗi ko kuma mu iya saka kuɗi a bankunan mu. Layi ne za ka gan shi bila'adadin. Amma yanzu an riga an samu canjuna kala kala. A shekarun da dudu dudu ba su wuce shekara biyar, shekara goma ba, an samu sauyi na tekanolaji da kimiyya da fasaha gaba ɗaya, wanda ya ba ka dama ka iya yin wa'innan abubuwan a take a inda kake ba tare da ka sha wahala ba. Yanzu kuwa, tekinolaji irin na amfani da abubuwa na waya bai ma iya, bai tsaya iya banki ba. Domin kuwa, har ta ATM ɗin ma ba a ci ka zuwa ba. Kana zaune a ƙofar gidan ku za ka ga mai POS, dada za ka tura mashi ta wayar ka ko kuma ka ba shi kati ya cire. Itace kan ta mashin ɗin POS ɗin waya ce aka tsara ta domin wannan cinikayyar. Wannan ci gaba ya jawo da yawan bankuna yanzu ba wani ƙarfi suke da shi ba idan ka haɗa su da zamanin da, wanda layi da cokuwa duk ya musu yawa. Shi ya sa duk wani kamfani da ta yi sauran ɗaukan wannan tekinolaji ɗin, ta implementing ɗin shi ko ta saka shi a cikin tsarinta, to za ka ga ta fi duka sauran bankunan cigaba. Misali, idan ka duba tsofaffin bankuna wanda muke da su, wanda ake kiransu da commercial banks. Idan ka duba irin su GT da Zenith, abin da ya sa wa'innan bankunan suka yi fice a harkar hada-hada na kuɗi shine suna da saurin ansan kimiyya ko kuma in ce fasaha a dai dai lokacin da ya zo musu, da wuri suke amsa shi domin su bunƙasa kan su. Shi ya sa sun kawo kala kalan tekinolaji wanda bankin ya samu karɓuwa tun a wannan lokacin. Bankin da ya tsaya a baya kuma za ka ga gaba ɗaya an daina yayen shi, an daina gaba ɗaya sabganshi kuma babu wani wanda yake sha'awan ya buɗe, ya buɗe banki da su ko kuma in ce ya buɗe asusu da su. Shi ya sa za ka ga mutanen zamani na yanzu, wanda aka fi sani da Gen Z ko kuma ace Majal Alfas su ma, duk sun fi son su dinga samun irin wa'innan bankuna. Musamman ma bankunan shiga da kan ka ko kuma a ce bankuna wanda suke kan yanar gizo, irin su Opay, Kuda da kuma Palmpay. Wa'innan bankuna sun samu karɓuwa. A du du du shekarun da ba su wuce shekara shida ba, sun sami miliyoyin mabiya. Sannan kuma suna samun kwastoma a kullum. Kuma iya abin da sukayi shine su ka rarrage duk wani, duk wani matsaloli da wa'incan bankunan suke da shi. Matsala na farko, sauri. A da in ka tura kuɗi, sai awanni bai ma je ba. Amma kuwa zuwan wa'innan bankuna na zamani sai ya kasance sun gyara wannan matsalan. A lokacin da ka tura ko sakon biyar ba za ka yi ba, za ka ji bankin ya amsa. Wannan ci gaban ya ja-- suka anshi gaba ɗaya kwastomomi musamman a lokacin da Najeriya ƙasa ta, ta juya izuwa cashless policy, ma'ana aka rage amfani da kuɗin takarda. Ya ja kowa ya adopting, ya amsa wannan abin, sai ya kasance yanzu ko in ba ƙauyiyar mata, 'yar ƙaramar 'yar kasuwa ta san yadda za ta iya amfani da wannan manhajoji. Ta san yadda za ta juya su kuma ta san yadda za ta amsa kuɗi kuma har ma ta cire kuɗi. Wannan shine ci gaba da kimiyya ta zo mana da shi, ya sa yanzu bankunan mu duk a wayoyin mu suke. Kuma sun fi daɗin alaƙa musamman a yanzu a wannan zamani na ture-turen kuɗi da yayi yawa kuma ta yanar gizo. Wannan fasaha, fasaha ce mai kyau kuma duk wanda bai amshe.

Yaushe kake fara aiki kullum? Wannan tambaya ce wanda ake tambayan mutum yaushe yake fara aiki a kullum idan ya tashi. Kuma aikin ko wane iri ne, inda ya kasance aiki ne to yaushe kake fara yanshi. To wannan shine tsarin da nake bi wurin yin aikina kullum. A kullum idan na tashi, zan tashi naje na wanke bakina sannan na yi wanka. Da zarar na yi wanka, zan zo in zauna sai indakko littafai na. A cikin littattafan nan nawa, zan rubuta abubuwan da nake so in yi, musamman farawa da kasuwanci na. Zan rubuta irin abubuwan da nake so na ɗauka naje da shi kasuwa ranan. Sannan kuma in tabbatar na duba menene ya rage kuma menene ɗan kaɗan ya rage, kuma menene ma gaba ɗaya ya ƙare. Bayan duk na ɗauki wayen nan zan ajiye su sai in rubuta su. Kuma in rubuta na wane ƙwara nake so in ƙaro. Saboda in an je ƙarshen mako sai na samu naje kasuwa da kaina domin na siyo su. Sannan kuma in ci gaba da tsarawa. Karfe nawa yau zan bar wuraren kasuwanci domin in je inyi wasu abubuwa idan akwai su biki ko kuma akwai wasu tarurruka da zan je, duk sai in tsara su. Sannan idan akwai muhimman ayyuka, musamman irin aikin ofis wanda za ka yi shi a gida ko kuma maybe za ka yi shi ko da a ofis ɗin ne, sai in tsara ƙarfe nawa ya kamata in tafi wurin aiki domin in kai wurin aiki da wuri sannan kuma in bi jima wurin yin wannan aikin. Domin kuwa idan na samu na gama aikin da wuri zai fi mun. Tsari yana da kyau. A koma me za ka yi ka kasance mai tsari. Domin kuwa mu wannan kuma ya ja. A kullum idan na tashi ni kam sai na bi wannan tsarikan. Na rubuta komai da komai yadda ya kamata, yadda tsarin zai bi da kuma yadda zan yi aikin. Nakan fara ne da ayyuka masu ɗan wahala. Domin kuwa jikina ya samu ya warware da wuri. Idan na samu na gama ayyukan nan masu wahala musamman wanda suke gidan, daga nan se in fara tsarikan fita. Shin zan fita in je kasuwa ne ko kuma zan fita in je wurin aiki? Idan ranar zuwa wurin aiki ne sai in ɗauko motata, in wanke ta, in tuƙa ta. Na tuƙa ta sai in tsaya wurin masu mai da wuri zan fita saboda layin mai. Idan na cika tankina sai in shiga in tafi wurin aiki. Wannan fita da wurin shi zai ba ni dama ko da akwai go-slow zan samu in kai wurin aiki da wuri kuma in kai akan lokaci ba tare da an tambaye ni wani abu akan zuwa latti. Shi yasa nake samma ko domin in tabbatar da cewa na fita a lokacin da ya kamata. Kuma na fita daidai lokacin da ya dace. Domin kuwa go-slow a hanya bai ba. Kuma shugabannin aiki duk ba su damu da wani go-slow ba. Indai ba ka zo da wurin ba to ba ka zo ba. Kuma idan haka idan ka yi shi da yawa zai iya taɓa tangarɗen albashin ka. Sai a cire ayi kwari ɗin ka a cikin albashin ka. Sai albashin ka ya ki kai wa. Shi yasa nake yin wannan tsarika kala kala a rayuwa na. Ko a wurin aiki ne idan na samu kaina sai na yi tsarin wane ayyukan da zan yi musamman idan na koma gida kullum. Zan tsara yadda ya kamata in yi. Idan zan je fili ne ɗan taka to zan tsara shi. In kuma zan je kasuwa ne in ƙara sa abubuwan da na fara haka shi ma zan yi na tsara shi. Domin kuwa tsari yayi ne. Idan ka tsara to ayyukanku zai kasance ayyuka masu sauƙi a gare ku. Ni a haka nake fara aikina a kullum. Ina fara aikina ne cikin tsari. Kuma ina tsara shi ne yadda ya kamata kuma yadda na san cewa ba zai gaga gare ni yi ba. Ko yaya ne dai wannan tsarin shi nake bi kuma yake taimako.

Yaya jadawalin aikinku yake? Shin mene ne jadawali? Idan aka ce jadawali a Hausa ana magana akan yanayin tsarin kalanda na ayyukanku ko kuma cewa yanayin tsare-tsaren da kuke bi domin ku yi wannan ayyukan. Jadawalin ayyukana suna da tsari sosai. Domin kuwa ina ɗaukan lokaci sosai domin in ga cewa na tsara su. Kuma abun da nake yi shine nakan yi tsari ne gaba ɗaya duk mako irin ayyukan da ya kamata in yi da kuma irin ayyukan da ba zan yi ba. Nakan fara ne da ayyuka mafi mahimmanci a wannan satin sai in rubuta su a matsayin ayyukan da nake so in cimmawa. Sannan kuma wasu ayyuka wanda shi ma nake so in cimma wanda ba su kai wa in cin girma ba ko kuma ba su kai wa in cin muhimmanci ba. Suma sai in rubuta su a bayan wannan da kuma yadda da kuma tsarin da zan bi domin in cimma wa, in cimma wannan ayyukan. Sannan sai ayyuka wa'inda su kuma wannan ƙanana ne sosai. Su nake sa su a ƙarshe. Idan na sa su a ƙarshe su yawancinsu ina yin su ne idan na samu wani dan lokaci, na samu wani dan lokaci na musamman a wani a cikin ayyukana sai in samu in yi su. Haka nake tsara wannan ayyukan nawa. Kaman aiki wanda ya shafa wanke kayayyakin sawa. Nakan tsara shi ne a ƙarshe musamman ƙarshen mako irin ranar satin nan ko kuma ran Lahadi sai in samu in wanke ƙananan kayayyakina. Irin ayyuka kuma wanda ya shafa aski shi ma irin haka nake mai sai in bari sai ƙarshe ƙarshen mako sannan in je in samu a mun askina. Sai ka ga na fito cas cas abu na kuma duk wasu ayyukana na samu na kammala su ba tare da wasu sun shiga haƙƙin wasu ba. Wannan shi ne tsarin da nake bi. Kuma wannan tsari da nake bi tsari ne mai tasiri domin kuwa na yi amfani da shi kuma na gwada ya mun aiki sosai. Irin wannan tsarin da nake bi ne ya sa har wasu ma suna son in ba su yanayin jadawalin tsarin ayyukana domin su ma su koykoya. Hatta bayyana suke yi ta yaya nake iya yin duk wa'innan abubuwan. Domin kuwa idan ka kalla yanda tsarin rayuwana yake za ka sha mamaki. Za ka ga komai da nake yin shi duk, duk yawan shi komai yana da lokacin yin nan shi. Kuma ba na, ba na shiga haƙƙin wani lokaci domin in yi wani aikin. Indai ba wai irin aiki ba ne wanda ya taso dole kuma sai an yi shi. Amma kuwa ina bin tsarin ayyukana da jadawali da nake tsarawa domin in tabbatar da wannan ayyukan kowanne ya samu lokacinsa kuma an yi shi a lokacin da ya dace. Kaman jadawali na karajuna ko kuma jadawali na wasu bincike-bincike da nake yi. Dukansu duk suna daga cikin tsarika. Kuma kowanne ana samun lokaci domin a yi shi ba tare da wani lokacin ya cinye ma wani lokacin lokaci ba. Kuma manufarka. Ba wai kana so ka dinga ne da rayuwa mara direction ba kawai dai duk wani abu da ya zo maka shi ne za ka yi. Shi ya sa yake da kyau ka yi tsari mai kyau. Yanayin tsarin ka, yanayin duk wani abu da kake so ka cimmawa za ka ci. Misali a cikin shekarar nan na yi wasu tsarurruka wanda har na fa riga na fara cimma burirrikana. Wasu tsarika da na tsara wasu jadawali da na bi domin in cimma wa wasu ayyuka da nake so in cimma wa a cikin wannan shekarar gaba ɗaya. Wannan jadawali shi nake bi kuma nake tsara abubuwan da nake so in yi a cikin wannan jadawalin. Kuma a haka Allah yake taimako na sai ka ga a cikin tsakiyan shekara ma na kusa in cimma duk wasu abubuwa da manufana da nake so na wannan shekarar. Sai ka ga ko da a ce ban gama ba to ɗan kaɗan ne ma ya rage ko kuma wani abun da ya rage wanda bai wuce, wanda bai wuce wani abu ba ne. Domin kuwa za ka ga an riga an cimma abun da ake so a cimma wa.

Yaya kake magance ƙoke-ƙoke? Da farko menene koke-koke? Koke-koke yana magana ne a kan ƙorafe-ƙorafe. To yacce nake bi, nake magance wayannan ƙoke-ƙoken. Da farko ya danganta daga wane irin ƙoke-ƙoke ne. Idan koke-koke ne ta harkar kasuwanci, ma'ana abokan ciniki sun kawo maka wani koke, ina ɗaukan lokacina sosai domin in basu wannan lokacin mu yi magana kuma in basu shawarwari a kan wannan abubuwan da suka yi. Idan kaya ne wanda suka siya suka kawo koke-koke ko kuma aka samu wani matsala, to nakan amshe shi sannan in canza masu da wani. Ni kuma sai in san yadda zan yi in kai wannan kayan inda nima za a canza mun, musamman idan an samu wani damage ne ko kuma wani dai abu wanda bai kamata ba. Wannan shine tsarin da nake bi domin in faranta ma abokanan ciniki na rai. Ina ansan koke-koken su hannu biyu. Bana jin haushi ko kuma in yi wani baƙin ciki saboda sun dawo min da wani kayayyaki domin koke-koken su. Ina ɗaukan koke-koken su wani hanya wanda zan gyara kasuwanci na. Domin kuwa in san menene matsalar da ke faruwa sannan kuma in gyara shi. Idan kuma aka koma matsala kamar na koke-koke na gida ko yara, idan aka zo ɓarayin yara suka zo suna maka ƙoke-ƙoke na wani abu kila da suke bukata kuma wanda kai baka samu ka musu ba, nakan tsaya in basu shawara sannan kuma in basu hakuri na rarrashe su kuma in tabbatar musu da cewa kar suji komai, wani lokaci idan aka sama yadda ake so to in sha Allahu za'a faranta masu wannan ranna su kuma za'a share musu kukar su. Haka nake bi domin in magance wannan koke-koke na gida, musamman na yara. Domin su yara wani zubin basu san babu ba kuma za su dinga damun ka da kuka. To dole sai ka bi su da rarra shi kuma ka fasa su sun ɗan fahimta menene matsalar. Idan ka suka fahimci menene matsalar, wata rana in Allah ya hore maka sai ka faranta musu rai. Haka ake yi. Idan kuma aka zo koke-koke ne na iyali, musamman ko a ce matan ka, shi ma ɗin abu ne wanda zaka ba mu kunnenka, ka ba mu kunne, dama ya ji wannan koke-koken nasu. Idan ka ansa wannan koke-koken sai ka auna shi a mizani na hankali. Idan ka auna shi a mizani na hankali sai ka yi abin da ya dace. Ka tabbatar ka ɗauka mataki mai kyau. Domin kuwa ka share ma iyalan ka wannan koke-koken da ke damun su. Ka tabbatar da cewa wannan matsala ta zo ƙarshe. Domin kuwa hakan yana ƙara dankon kauna Iyalan ka za su ji ƙwarin guiwa tare da kai. Za su ji cewa tabbas kai ne bangon su kuma kai ne bangon nan da suke dafawa kuma suke jingina a jiki. Za su san muhimmancin ka da kuma za su san darajar ka. Kuma darajar ka dole ta ƙaru a idon su. Domin kuwa su san cewa wani koke-koken kai ne kaɗai zaka iya share musu shi. Idan a ma'aikata ne aka kawo wani koke-koke ko manyan shuwagabannin mu suka kawo koke a kan wani abu da muka yi ko kuma wani aiki wanda muka yi ba dai-dai ba ko kuma suke son a gyara, mu kan natsu kuma mu ansa matsalolin mu domin mu tabbatar da cewa nan gaba irin haka bata sake faruwa ba. Ba ma jin haushi. Domin kuwa na gaba damu ne kuma duk abin da suka gaya mana mun san ba abubuwaba ne wanda zai cutar da mu. Suna mana ne domin mu gyara. Domin kuwa aikin mu ya yi kyau. Kada a dinga kawo wasu korafe-korafe bayan an riga an gama aikin. Shi yasa nake tabbatar wa in bi su yadda ya kamata. Domin kuwa bin na gaba ne. Domin kuwa ance bin na gaba bin Allah. Idan ka bi tsarin su kuma ka bi ansa koke-koken su, to za ka ga ayyukan da kuke samu kuma ayyukan da kuke yi babu wani cikas a cikin shi. Cikin kwanciyar hankali haka za ku dinga gama wannan ayyukokin ba tare da an samu wani cikas ba ko an samu wani tashin hankali. Kuma kowa zai samu abin da yake so. Wannan sune wasu tsaruka. Wanda na lissafo wanda ya kamata ace kowa yana bi. Mu ba 'yan siyasa ba ne balle mu yi magana a kan koke-koken 'yan ƙasa ko kuma al'umma. Shi ma din duka dai abu ne wanda ake buƙatan ka bashi kunnen ji, ka ji sannan kuma ka kawo maslaha da kuma hanyoyin da kake ganin ya kamata a bi domin a samo maslaha ma wannan koke-koken na al'umma. Wayannan sune gaba ɗaya tsarikan da ya kamata ka dinga bi idan kana so duk wayannan matsaloli ya kasance sun zo ƙarshe. Kuma ka tabbatar ka samo wayannan solution ɗin. Wannan shine kuma tsari mai kyau wanda yake.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Shin, yaya kake ajiye takardun aiki? Duk in aka yi magana akan takardun aiki, an san takardu ne masu muhimmanci, kuma takardu ne wanda suke buƙatan a tattala su a inda ya kamata. Shi yasa takardun aiki ba takardu bane wanda zaka ajiye su a ko wane irin shara. Dole ka sami inda zaka dinga tattala su. Dole ka sami wuri mai kyau, wuri wanda babu rima babu ruwa domin ajiye su. Ga wasu tsaruka da nake bi wurin tattala takardun aikina. Tsaruka na farko, nakan tabbatar da duk takardun aikina masu muhimmanci na yi musu fotokofi. Wannan fotokofin shi ne zai bani dama, ya bani dama domin ya kasance ina da kwafin wa'innan takardun. Na farko, takardun farko sai in sa su a cikin fayil. Fayil din ma irin na roba nan wanda ko da ruwa ne ba zai iya shigin shi ba ko kuma ruma ko wani abu. Koda an zo lokacin sanyi banda wani haufi cewa wannan abun za su iya lalacewa. Kwafin farko sai in ajiye shi a ofis ɗina. Shi kuma kwafi na biyu musamman original din, sune wanda nake saka su a cikin fayil irin na roban nan. Wasunsu ma har lamination nake musu domin kuwa bana son ma su lalace. Bayan na musu haka, sai in saka su a cikin fayil ina. Shi ma na ajiye shi a wurare masu muhimmanci wanda ke gidana. A nan ne inda nake ajiye su, a nan ne gaba daya inda nake ajiye duk wasu takarduna na makarantu da kuma na ayyuka. Kai har ma da takardun bashi ko kuma takardun kasuwanci, duk dai ne takardu mai muhimmanci. A nan ne nake ajiye su. Wurin ba zai sa su yi ruwa ba kuma ba zai sa su lalace ba. Koda a ce lokacin damuna ne ko kuma lokacin sanyi. Kaga haka zai sa ka ajiye abubuwanka. Koda lokacin sanyi ne ko zafi ko kuma lokacin ma ruwa, ba su lalace ba. Su na nan da kansu. Wannan tsari ne mai kyau. Tsari na uku kuma shine hanya ta zamani, wato amfani da hanyoyin zamunnuka domin adana bayanan ka. Ina amfani da tsarin cloud computer. Tsari ne wanda yake ba ka dama ka mallaki rambu a yanar gizo inda zaka iya ajiye duk wasu abubuwa masu muhimmanci naka. Kama daga hotuna, takardu, bidiyoyi, da dai sauransu. Dukansu zaka iya maƙala su a yanar gizon. Ka saka su kuma ka saka musu tsaro. Ka sa musu password, ka sa musu password domin kuwa ko da 'yan kutse sun kutsa, ba za su iya samun nakan ba. Ka ba su tsaro musamman a nan ya mafu ko wanne daga cikin wa'in can guda biyun. Ya fi su muhimmanci domin kuwa shiko ko shekara nawa ne za a yi wa'innan bayanai su na nan kuma babu wani abu da ya faru da su. Idan kana bin wannan tsarin, to tabbas za ka ga duk wani muhimmin takardun ka ko kuma muhimman bayanai tabbas ba ka rasa su. Kuma suna nan inda ya kamata ba tare da wani abu ko kuma kana tsoron wani abu zai sa ka rasa su ba. Idan ka rasa na ofis, akwai na gida. Idan shi ma na gidan ka rasa shi, shi ma akwai wanda ke yanar gizo. Na yanar gizon ma ka gani za ka iya rarraba su a wurare daban daban. Ka saka su a rambu kala kala domin ka tabbatar da tsaron abun ka da kuma muhallin ka da dukiyoyin ka. Wannan sune tsarin da ya kamata a dinga bi. Wannan sune tsarukan nima da nake bi domin adana bayanai na da kuma adana abubuwa wanda suke da muhimmanci a rayuwana. Musamman abubuwa wanda ya shafi takardu. Takardun aiki, takardun makaranta, takardun kasuwanci da takardun duk wasu abubuwa na kadarori, duk a nan wuraren nake tsara musu. In tsara inda zan ajiye su domin kuwa kada a samu matsala. Sannan za ka iya bin wannan tsarin shi ma. Idan zakana da kuɗinka, sai ka siya safe ko kuma ka kira ana kiran shi da vault. Idan ka sayi vault safe, a nan ma za ka iya adana duk wasu bayanan ka, duk wasu information din ka kuma duk wasu takardu masu muhimmanci na rayuwar ka. Musamman takardu irin na ayyuka ko kuma takardu na dukiyoyi. A nan kawai za ka sashi sai ka kulle shi ko gobara aka yi, babu abin da wannan abubuwan za su yi. Kuma ka ba su takamaiman tsaro.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina amfani da lema. Amma menene, shin menene ma lema? Lema ita ce abin da ake kira da umbrella. Abu ne wanda ake amfani da ita domin kare kanka daga ruwa ko kuma rana. Ina amfani da umbrella nikan kuma ina amfani da, ina amfani da lema sosai kan ko da ma ba lokacin ruwa ba. Amma mafi a ƙasarin lokaci na fi amfani da shi lokacin ruwa musamman idan ina so in je kasuwa. Bana so ruwa ya tare ni, ya hana ni fita wurin nemo aziki. Sai in ɗauko lema ta, in buɗe ta sannan kuma in shiga ruwa da ita. Bana da wani shakka domin na san ruwan ba zai duke ni ba. A lokacin zafi ma in an samu irin canjin yanayin man mai zafi, na kan yi amfani da lema domin kare kaina daga zafin rana mai raɗaɗi. Yin amfani da lema na ya samu asali ne tun da daɗewa. Da yake ruwan sama idan ya buga kaina yakan samu, yakan samu zazzaɓi ko kuma ya sa mun mura. Shi ya sa nake ƙafa ƙafa a duk lokacin da naga ana yin ruwa kuma ina so in fita. Za ka ga na ɗauko lema na. Wannan leman da nake amfani da shi lema ce wadda ta daɗe. Na fi aƙalla ƙasarsu shekara goma ina amfani da ita kuma ko, kuma ko yau ba wani abu da ya faru da wannan leman. Kananan da lafiyarta yadda ka san sabuwa. Zan buɗe abuna kuma in je duk inda nake so in je. Babu wani tangarɗa ko kuma wani matsala. Domin kuwa ko kai ta gyara ma ni ban taɓa yi ba. Ban ma taɓa kwance ta ba ƙwai ko kuma in ce zan gyara wani abu a jikinta domin ya lalace. Ina amfani da ita lokacin ruwa da lokacin zafi. Ina ga hakan ne ya sa bata lalacewa. Domin kuwa in ba wa'innan lokutan guda biyu ba. Kwata kwata na kan ɗaura abuna kuma na saka yashi in ɓoye shi. Inda na san cewa yara ba za su je su mun wasa da shi ba ko kuma su lalata mun shi. Ina ɗaukan muhimmanci da wannan, da wannan, da wannan, da wannan leman. Domin kuwa na san ta mun rana kuma na daɗe ina amfani da ita. Musamman yan da leman yake lemomin dane ba irin na yanzu ba wanda suke saurin faffikewa. Shi ya sa nake ƙafa ƙafa da shi kar yara su lalata mun, su banni da siyan sabo. Domin ba ma siyan sabon bane matsala. Ka sayi mai ƙwari ne irin wannan shine babban matsala. Domin yanzu almunda hana yayi yawa sosai a cikin kayayyakin da muke siya. Na tabbata yanzu lemomin da ake yi ba zai kai irin na wannan da ƙwari da kuma kyau ba. Lokacin da na siya shi du du du, bai wuce na ba da jaka goma bane wanda aka sani da nera dubu biyu. Amma yanzu Allah kaɗai yasan ko nawa ake saida shi. Amma na tabbata ya ninka gudaɗan shi ƙila ma fiya sau da biyar, ƙila kuma fiye da sau uku. Kuma a haka bai kai na dan ƙwari ba. Kuma in ce bai kai na dan kyau ba da kuma ƙwari da kuma kyan ake amfani da shi ko maƙalewa bai taɓa yi ba. Tunda na siya shi aiki kawai nake safka wa da shi bai taɓa yin tsatsa ba ballema in ce ya maƙale yaƙi buɗuwa. Ina amfani da shi ne a duk ko innar lokacin. Akwai wannan ma ya taɓa ganina da wannan leman ya so in bar mai ita. Wai zai bani kuɗin in siya wata. Na ce mai, "Wannan leman da kake gani kamar tagado ce. Ina amfani da shi. Sannan kuma mata na ma tana amfani da shi idan za ta fita. Kaga kuwa ba zan iya ɗauka in ba ka ba domin kuwa wannan lemon ta riga ta zama ƴar gidanmu ita ma. Domin kuwa shekara goma ai ba wasa ba." Domin na san ko da na karɓa gudaɗan na shi bai zamo dolen in samu wani lema mai kyau irin na dan ba. Sai dai kawai a ji a samu wannan za a yi maneji da shi. Wannan ba zai daɗe ba kuma zai iya lalacewa ko kuma ya samu wani matsala. Shi ya sa ƙab na hana shi. Na ce mai ya je ya siya tunda ana siyarwa a kasuwa. Tunda ga lemomi na bi la adadin. Wani lokacin ma idan ka sai wasu kayayyakin akan sa lema kyauta a cikinta ba tare da yai ka siya ba. Amma irin wa innar lemomin kwata kwata su basu da ƙwari ne. In ka buɗe su yau da gobe sai dai kawai kaga sun ɓabbale ko kuma sun karye su lanƙwashe. Musamman inda ake yin damuna da kuma ruwa mai ƙarfi. Amfani da lema mara ƙwari kuwa zai karya lemon ne. Kuma ka ga yana faffaskewa, yana babban ƙarewa. Musamman idan iska ya hura mai ƙarfi. Shi ya sa wannan leman nawa nake ji da shi kuma ina kiyaye shi domin ina bashi kulawa kada ma ya lalace. Domin idan ya lalace na san ba zan iya samun wani ba.

Kana fison Kofi ko shayi? Wannan tambaya ce wacce ni kaina ban fahimce ta ba amma na san zan iya amsa ta. Da farko dai ance kana fison Kofi ko shayi? Duk da na ga dai ban haɗu ba ko kuma ban san ana so a ce kunu bane ko kuma koko. Amma Kofi ayaba ne wanda ake ɗiban abu da shi wanda za a iya zuba ti ɗin, sikin shi a cikin shi ko kuma a zuba ruwa ko kuma a zuba kunu. Wannan shine amfanin Kofi. Shi kuma shayi shine ruwa zafi da ake haɗa shi da madara, da ganyen shayi da kuma a haɗa shi da siga. Wannan fa shine shayin. Idan ku gana suka tambaye ni dai ina shan shayi ko na fison shayi da sassafe, to tabban suka yi dai-dai. Domin kuwa ni ma abocin shan shayi ne. Ina son shayi kuma ina so in sha shayi ko da ba da safe ba. Wani lokacin irin shayin nan na buza ye nakan haɗa shi domin in sha tare da abokanai. A faɗin Najeriya shayi ya zama wani al'ada na mutane ko kuma ance na samari. Wuraren majalisunsu suna haɗa ɗan shayi wanda ake sha. Ana kiran shayin nan da shayin gadagi. Shayi ne wanda ya ɗauka nau'uka abubuwa, saiwa-saiwa na sanyi da sauran kayayyakin magunguna wanda suke da kyau. Akwai irin magunguna irin na basir da kuma maganin sanyi a cikinsa. Ina son shayi, musamman shayi ne da madara in haɗa shi da biredi. Wannan shine abin da na fi amfani da shi idan zan karya in fita aiki ko kuma in fita kasuwa. Hakan nake yi domin kuwa na riga na saba tun ina yaro. Duk da dai ina shan kunu shi ma a cikin Kofi nake shan shi. Ba mu da moɗa ko kuma mu ce irin ƙwaryan nan na mutanen da. A zamanin yanzu da Kofi ake amfani. Ni kaina in zan sha kunu nakan yi amfani da Kofi ne. Kunu ko koko dukkansu ina amfani da Kofi ne domin in sha su. Da zarar na zuba siga sai dai in juya shi da cokali sannan in sa bakina in danga ƙyanƙyaɗa. Amma shayi shi ma haka yake. A cikin Kofin nake zuba shi. In na zuba ruwa na ɗan dai-dai sai in bi shi da siga da kuma madara. In ɗauko biredina mai laushi mai daɗi. In haɗa, in haɗa su gaba ɗaya in cinye kayana. Wannan shine tsarakan da nake bi, nake amfani da shi. Na fison shayi idan zan yi karin kumallo. Amma kuwa wani lokacin nakan so in ɗan canza domin shan abu iri ɗaya a lokaci ɗaya yakan jawo ka ji ka gaji da wannan abun. Hakan yake ja in ɗan canza zuwa wani abubuwa kamar kunu ko koko ko kuma in samo waina mai zafi-zafi ko ɗumammen tuwo domin in danna shi su in ci abuna kuma in ji cikina ya ƙoshi. Shi yasa nake son in sha shi. Da koko wanda suna ɗaukan abubuwa da yawa. Na farko irin su kai niƙa, na farko irin su gyara hatsin ko dawa ko kuma gero, sai an gyara shi sannan a wanke shi. In an wanke shi sannan a zuba shi a bokitin a zuba mai kayan ƙanshi sannan a ba ma yara su kai niƙa. A wurin niƙan sai kaɗan bulayi idan aka niƙa ma kashi sannan a zo a tace shi. Ana gama tace shi sannan kuma a jira shi ya ɗan yi tsami kaɗan. In ya yi tsami kaɗan sai a dinga amfani da shi ana dafawa kullum da safe. Kuma wannan hanya ce mai tsawo ba kaman amfani da tea ba ko kuma in ce shayi wanda a cikin minti uku ka riga ka gama komai. Har kama fara sha sai minti goma kuwa ai ina ji ka gama ƙarin kumallo. Ba ruwanka da wannan. Amma idan kunu ne abu ne wanda yake ɗaukan lokaci musamman kai niƙa da sauran abubuwa wanda suka haɗa da yin wannan abubuwan irin su dawa ko kuma gero. Dukkansu kana buƙata sai ka haɗa su sannan ka iya kai wannan ayyukan ka haɗa su sannan a dama su sannan kuma a nemo siga shi ma a zuba mashi. Shi ya sa na zaɓa shayi a ko ina inda nake a Najeriya. Ko da ba na gida kuma ban da wani abun da za'a wanda zai dafa mun zan iya samun ruwan shayi a wuraren masu shayi sannan in ɗauko madarana da Nescafe ɗina da kayan haɗe-haɗe in haɗa abubuwana da kaina kuma in shanye. Shi ya sa shayi ya fi a wannan wurin.

Yaya kake ajiye kuɗi? Ina iya ajiye kuɗi kuma ina san yadda nake ajiye kuɗi. Amma wannan tambayar da ake yi, zan iya faɗar hanyoyi kala kala wacce nake ajiye kuɗi da farko. A lokaci kuma kafin mami kai wannan inda muke yanzu, wanda muka samu technology ya yi baibaye mu. Mukan ajiye kuɗaɗe a wuraren wa'adashi wanda za ta dinga tara kuɗaɗen gaba ɗaya. Sannan idan abunka ya cika za ka je ka amsa. Ta cire nata ka san ta baka naka sauran kuɗaɗen. Ko kuma mutum ya siya irin asusunnan, asusunnan na ƙasa ko kuma wanda ake yin shi da gwangwani. A nan ma za ka iya tara kuɗaɗan ka kana ajiye su. Amma yau da gobe kun san cewa baya bari. Mutane sun canza sannan al'umma ma gaba ɗaya sun canza sannan kuma an samu cigaba kala kala. Yanzu ba lokacin da ba ne wanda za ka ajiye kuɗi sannan kuma ba wani wanda zai taɓa maka. Yanzu ka ma ajiye inda akwai tsaro an ba ɗauka balli kuma a cire ka sake shi nan haka nan. Shi ya sa yanzu duk wani ɗan zamani yake amfani da hanyoyi kala kala musamman hanyar, hanya ta intanet domin ya mallake banki inda zai dinga adana kuɗaɗan shi. Hanyar banki ita ce hanyar da muke bi don adana kuɗaɗan mu mafi aka sanin matasa ko kuma in ce har da ma tsofaffin yanzu duk suna amfani da banki domin wani tsari ne wanda zai baka dama cikin kwanciyar hankali ka ajiye dukiyarka kuma ba ka da wani tsoro ko kuma shakka a cikin zuciyan ka cewa wani zai zo ya ɗaukan maka kuɗaɗan ka. Tunda dama gwamnati da sauran kuma hukumomi suna ba da tsaro. Suna kallon duk yanda ake hada hada kuma suna tabbatar da cewa wa'inan mutanen waɗanda aka yarda da su ne na bankin. Shi ya sa hanyoyi irin wa'inan ya kasance su suka mamaye komai a yanzu. Musamman yanzu da ake yin zuwan intanet ya ƙara ƙarfi sosai. Shi ya kasance shi ƙan shi bankin a kwai wa inda a cikin yanar gizo kawai suke zama ba masu da irin ofishi. Bankuna irin su Opay ko kuma in ce Kuda bank da Palpay. Wa'inan bankuna ne masu daɗi kuma suna da daɗin ajiya. Musamman irin ajiyan nan wanda za ka iya buƙata gobe ko jibi. Ba su da shi ya sa ake amfani da wa'inan daba banki wurin ajiye kuɗaɗe yanzu. Domin kuwa har sukan tsofafin bankunan yanzu an fara barin su a baya. Domin kuwa an fara masu nisa. Yanzu mutane ba ta su suke ba. Musamman irin cajin nan da suke yi sannan kuma sun ƙi su motsa, shiga zamani. Shi ya sa za ka ga yanzu duk wani matashi za ka ga yana amfani da irin wa'innan bankunan na yanar gizo. Kuma wani abu da zai ƙara birge ka da irin wa'innan bankunan na yanar gizo inda yake ba ka dama kuma ka yi, ka ajiye kuɗaɗan ka, ka adana su. Shi ne lambar akawunt ɗin naka lambar tarho ɗin ka ne. Ba ka buƙatan ka riƙe wasu lambobi kala kala wanda ba ka san daga inda aka nemo su ba. Lambar wayarka ita ce kawai za ta zama lambar asusunka. A duk lokacin da kake so ka tura ka ga kuwa babu wani shakka ko wasu wasu. Za ka ɗauka ka tura ba tare da wani ɓata lokaci ba. Ko kuma zuwa banki a yi wani cike cike cikin kwanciyar hankali. Za ka haɗa abunka kuma ka adana kayan ka ba tare da kowa ma ya san mene ne kake da shi ba. Wa'innan bankuna ba su tsaya iya nan ba domin masu ajiya kam har ATM suke da shi wanda za ka iya amfani da shi a duk inda kake so. Ka iya zara kuɗaɗan ka ko kuma ka tura kuɗaɗan ka zuwa wasu, wasu wajaje. Zai baka dama ka dinga samun kasuwanci da kuma ta fiye da al'amuran kasuwanci da na kuɗi ingantacce. Ga sauri ga kuma biyan buƙata. Gashi kuma ba a yin wani caji kyauta ne komai. Ba kamar bankin muna yanzu ba wanda suke jin bankin muna da ba wanda suke jin kamar su sace. Kamar su fusga a hannunka aka suke ji. Kaman ma in ka ajiye su ce maka ba kuɗinka sun ƙwace. Su na yin cajin naira hamsin ko kuma ɗari ko kuma naira ɗari biyu ma. Ya danganta daga yanayin yadda ka yi amfani da wannan bankin. Wannan shi.

Yaya kake taimakawa mutane? Shin menene taimakawa mutane? Ana iya taimakawa mutane ta hanyoyi kala kala. Ta farko, na farko shine ka san menene matsalar mutanen wayinda zaka taimaka musu. Taimakawa abu ne mai kyau wanda ya kamata a ce kowane ɗan adam yana da wannan abun a cikin zuciyar shi. Idan Allah ya ba shi dama to dole ya-- shi ya samu ya dinga taimakawa 'yan adam. Abu ne mai kyau sosai. Bari mu ɗauko taimakawa ta ɓarayin kiwon lafiya. Ɓaroyin kiwon lafiya yana daga cikin hanyoyi wanda mutane suke shan wahala musamman a yanzu yanda asibiti ya yi tsada sannan kuma kayan asibitin ma duk sun yi tsada. Shi yasa irin wannan taimako yana da a'matuƙar amfani. Idan Allah ya hore maka sai ka je asibiti ka samu mutane wanda suke buƙatan wasu magunguna wanda ba su da kuɗin siya sai ka samu ka siya musu. Hakan zai sa musu annashuwa kuma ya sa musu farin ciki a cikin zuciyarsu. Ita yunwa da kake ganinta ta ma fu-- abun da ake kira da ake kiranta. Mafi akasarin mutane da yawa suna kwana ba tare da sun saka kome a cikin cikinsu ba. Haka nazarin masana ya faɗa. Musamman a yanki na Afirka ya nuna cewa mafi akasarin mutane da yawa suna kwana ba tare da sun ci abinci ba. Masu ɗan daidai daga cikinsu sune suke samun abinci kashi ɗaya a cikin uku a rana. Wanda suke za'a iya ce musu ɗan ba-- ɗan dama dama sune suke iya samun kashi biyu a cikin rana. Wanda ko basu samun komai wa'inan suma suna da yawa. Akwai hanyoyi da yawa wanda za ka iya taimakawa mutane kuma wannan ni ma ina amfani da su wurin taimakawa mutane musamman ta ɓarayin abinci. Ina samu in siyo kayayyakin abinci kala kala. Abubuwan da mutane suke bukata kuma wanda za su iya ajiye shi su dinga amfani da shi da daɗewa. Sai in fara da maƙota domin maƙota 'yan uwa ne. Idan ka ji matsalolinsu duk ka sanmu ka ɗan babba su koɗa ba yawa za su ji daɗi domin kuwa ka rage musu wani abun. Kuma za su samu su sarrafa shi tare da iyalansu. Ƙanin yara wanda suke ta kukan nan ba su ci komai ba. Za su yi farin ciki kuma za su ji daɗi. Za su samu abun da za su sa a hanjarsu wanda hakan zai taimake su kuma ya-- ya--ya--ya ba su damar su rayu. Wannan ita ma hanya ne mai kyau na wurin taimakawa. Sannan kuma in kana so ka ƙara taimakawa mutane, za ka iya gina abun da ake kira da Bohol domin mutane su dinga samun ruwa mai kyau mai inganci wanda za su sha. Za ka iya gina Bohol wanda za a ɗinga ɗiba kyauta ba tare da an biya ba. Domin kuwa ƙarancin ruwa yana da yawa a Afirka. Mutane suna shan ruwa mara kyau wanda yake jawo musu cututtuka kala kala irin su kwalara. Shi yasa yake da kyau idan ka sami dama to shi wannan taimako na gina abun ruwa, na bu-- gina Bohol zai ba mu mutane dama. Mutane da dawama bila adadin su samu su sama yadda za su dinga shan ruwa mai inganci. Za su zo da yawansu su domin su ɗinga ɗiba su sama ruwa mai inganci wanda za su dinga sha kuma su san da cewa wannan ruwa mai ɗan kyau ne ba kaman irin na rafi ba. Ko kuma a ce wanda ake zuwa ana ɗibo shi a cikin wani ramuka wanda ba'a san menene ya faɗa cikin ramin ba kuma ba'a san menene ya shiga ya mutu ba. Wanda irin wannan ya yi sanadiyan mutuwar mutane da yawa. Mutane da yawa sun rasa ran su saboda shan irin wa'inan gurbatattar ruwan. Shi yasa yake da kyau idan aka sami dama wa'inan guda ukun hanya ce mai kyau wanda za'a taimakawa mutane. Wannan ina yi ɗaya da-- ina yin wasu daga cikinsu. Na farko shine fara kula da al'amuran rashin lafiyarsu. Na biyu kuma shine fuskantar samar da abinci. Domin kuwa yunwa tana daga cikin manya manyan alkai'aba'i a nan Najeriya ko kuma a Afirka gaba ɗaya. Na ukunsu shine ruwan sha. Matsalar ruwan sha kullum ƙara ta'azzara yake yi a yankuna na Arewa ko kuma in ce yankuna na Afirka gabaki ɗaya. Mutane suna ta'ammali da shan ruwa marasa kyau wanda suke musu lahani marayuwansu da lafiyarsu. Shi yasa yake da kyau a taimakawa mutane ta ɓarayin ruwa mai ky--

Yaya anguwarku take? Anguwar mu, anguwa ce irin ta gayu. Anguwa ne wanda yake kusa da GRA. Saboda dalilin da ya sa yana kusa da GRA, shi ya sa mutane da yawa sun siya wurare a wurin. An gina gidaje masu kyau kuma na alfarma. Wa'innan ginin da aka yi shi ya sa wuraren ya kasance, wuri ne mai kyau. Akwai tituna, akwai makarantu. Sannan akwai street light wanda yake haska unguwar ko da dare ne. Shi ya sa unguwar mu ya kasance wanda kowa yake so ya mallaki gida a wurin. Akwai tsaro. Sannan yaran anguwan yara ne masu tarbiyya. Sannan makarantun wuraren, dukansu makarantu ne masu kyau. Dalilin haka, ya sa mutane da yawa, suna ƙoƙari domin su ga cewa sun mallaki gida a wannan anguwar namu, domin su kasance su ma sun samu daga cikin albarkar da yake cikin wannan anguwa. Anguwa ne wanda ana ba da wuta sosai. Sannan unguwa ne wanda akwai kasuwa da dai sauran wuraren neman sana'a. Sannan a anguwar akwai ruwa mai kyau, musamman in zaka haɗa bohol ba tare da seka haka da zurfi sosai ba za ka samu ruwa. Shi ya sa anguwar take da daraja a idon mutane. Anguwar mu ba irin anguwoyi na talakawan wannan bane, wanda zaka ga gurbacewar tarbiyyar yara gaba ɗaya ya cika a wurin. Mafi aƙasarin anguwan talakawa, saboda talauci da yayi yawa, zaka ga akwai gurbacewar tarbiyya na yara a wannan yankin. Sai ka ga gaba ɗaya anguwan, bai da daɗin zama. Ɓarayi sun yi yawa, yan daba da kuma yara marasa jin magana sosai. Gaba ɗaya sun buwayi 'yan unguwan. Sai ka ga gaba ɗaya unguwan kullum cike da gima ake yi. Kullum cikin matsaloli ake samu. Shi ya sa idan Allah ya hore maka, ka tabbatar ka samu ka gina gida a wuri mai kyau, ko kuma ace anguwa mai kyau. Domin hakan zai taimake ka kuma zai taimake ahalinka, musamman 'yan yaranku masu tasowa. Domin kuwa, gurbacewar tarbiyya yana farawa ne daga unguwanni. Irin unguwar da ka tayar da 'ya'yanka to irin wannan tarbiyyar zaka samar musu. Shi ya sa yake da kyau, a dinga samun anguwanni masu kyau, wanda akwai tarbiyya kuma akwai yara masu tarbiyya. Kada a je a samu unguwa wanda za su lalata ma yaranka tarbiyya. Kai kana iya ƙoƙarinka domin ka ga cewa, ka ba ma yaranka ingantacciyar tarbiyya da kulawa amma wani nacan yana lalata su. Domin kuwa suna ganin abubuwan da ake yi, su ma watarana sai su fara sha'awa. Kafin ka sani sai ka ga abubuwa sun fara fin karfin ka. Unguwar mu dai, unguwa ce wadda kowa ya satta, domin ko a cikin Google Map za ka iya nemo ta. Za ka iya amfani da wayarka na salula, domin ka je gidajen mutane wanda kake so kaje. Domin unguwa ne wanda akwai 'yan boko da yawa, wayayyun mutane, da kuma 'yan kasuwa sosai. Hakan ya sa kullum anguwan take ƙara bunƙasa, take ƙara samun cigaba sosai, take ƙara samun haɓɓasa, da kuma attention na mutane wanda masu ke wajen unguwar. Banbancin mu da GRA banbanci ne kaɗan. Shi GRA, sun fi mu kala-kalan, manya-manyan titi masu kyau. Sannan an fi ba su wuta fiye da mu. Amma mu ma duk kusan abin da suke da shi, ɗan ƙaɗen ne kawai bamu da shi. Amma muna samun ingantaccen wutar lantarki, sannan ingantaccen ruwa da kuma tituna masu kyau. Domin kuwa wasu unguwannin namu, har interlock suke sama hanyoyinsu, musamman hanyoyin layukansu, na shiga gidansu. Suna tabbatarwa, kuma suna kashe mata kuɗi sosai, domin su tabbatar da cewa sun gyara muhallin nasu. Domin gyara muhalli, ya kasance aikin kowa ne. Duk wani wanda yake anguwa ya kama da ya kasance ya mai da hankalin shi, domin ya gyara wannan muhallin, bai lalata shi ba, kuma bai bari an lalata shi ba. Hakan zai sa a dinga samun iska mai kyau, kuma ingantaccen iska, wanda ba zai samar ma kiwon lafiya matsala ba. Zai ƙara ma mutanen da suke anguwan samun zaman lafiya, da kuma lafiya na jiki.

Kana son wurare masu hayaniya? Bana son wurare masu hayaniya. Amma bar in fara tambayarku. Mene ne wurare masu hayaniya? Wurare masu hayaniya wurare ne wanda ya kasance akwai taruwan jama'a wanda kusan kullum suna cike da wannan hayaniyan. Wurare irin makarantu, wurare ko kuma irin kasuwannai, tashoshi da dai ma sauran wuraren ibada. Wuri irin wannan wanda yake tara mutane bila adadin kuma yake tara mutane daga sassa sassa na ko'ina. Dole zaka samu wurin akwai yawan surutu kuma akwai yawan surutu da kuma yawan mutane a wurin. Amma an tambaye ni aka ce mun ni mutum ne mai son hayaniya? Idan bahaushe ya ce hayaniya, wani lokacin yana nufin abu biyu ne. Ko dai hayaniya irin na faɗace faɗace ko kuma hayaniya irin na, na mutane wanda ya kasance ana ganin shi a irin kasuwa wanda ana kiran wuraren da noise da turanci. Dabar ko ni mutum ne ba mai son hayaniya ba. Asali ma idan bana yin komai na fison in ganni a gida ni kaɗai ina yin sabgogin gabana. Shi yasa ko da na fara wannan record ɗin za ka ga gaba ɗaya record ɗin da nake yi fes fes suke. Za ka ga babu surutu a cikinsu domin kuwa inda nake kusan nikaɗai nake zuwa in samu wuri in killace kaina in zauna ina dinga tunani da nazari akan rayuwata. Ba kasance mutum mai hayaniya ba. Ɗin ko lokacin ina primary school, da wuya ka ga a cikin jadawalin waɗanda suka da wani. Shi yasa yake da kyau. Du lokacin da ka samu lokaci ka sami lokaci ka dinga zama da kanka, ka yi nazarin rayuwan ka da halayen rayuwan ka da kuma inda kake so kaje da kuma inda kake so ka gan ka. Wannan zai saka ka kasance mutum ne wanda kullum cikin tunani kake yadda za ka samu cigaba a rayuwan ka. Ba zai baka ka yi gulman wani ba ko kuma ka taɓa maganan wani ko kuma ka shiga wani abu wanda ba ruwan ka. Zai saka ka kasance mutum ne wanda ya damu da abun da ya dame shi da kuma wani abu da bai dame shi ba kuwa kullum yana ja baya da wannan abu. Domin bai son tashin hankali irin na mutane. Za ka ga mutum ya kuma gefe yana rayuwan shi kawai. Balle bai je wurin ba balle ma wani ya ce abu ya faru ko kuma yana jin haushinsa. Wuraren da ake hayaniya wurare ne waɗanda suke hana mutum ya iya tunani mai kyau. Zasu hana ka ka yi wasu ayyukan ma. Musamman idan ka kasance mutum wanda yana da saurin ƙuruɗewa. To zuwa wurin inda akwai hayaniya ba wurinka ba ne. Kuma ka samu wuri wanda akwai rashin yawan mutane kuma akwai natsuwa a wuraren irin su library da sauran su. Irin wurin nan shine ka dai zai baka dama ka yi tunani kuma ka yi nazari na rayuwan ka. Amma ɗu wani waje wanda bashi ba to wuri ne wanda za ka ga cukunniya na mutane. Sannan za ka ga abubuwa kala kala waɗanda kai ba ka saba da su ba. Shi yasa idan ka saba zama wuri ɗaya za ka ji cewa ko da ka fita za ka ji daban. Domin kuwa in ka zauna kai wa wuri ɗayan daga kai sai wayarka kana nan kana ta bincike kana ta dube dube. Saika ga katara ilimi mai yawan gaske. Mutane ma basu sani ba kuma basu yi la'akari da hakan ba. Ka sami ilimi kuma kana samun 'yan kuɗaɗen ka domin kuwa ka mai da hankali wurin abun da ya dace ba abun da mutane suke yawan ife ife a kan shi ba ko kuma ince ihuce ihuce.

Me kake yi a lokacin da ruwa yake zuba? Idan ruwa na zuwa, na kan yi ƙoƙari na samu na shige gida domin ban cika san damuwa na irin ruwa ya dukeni ba. Musamman idan babu lema a hannuna, na kan yi gaggawa na tabbatar ina gida. Domin kuwa na fison idan ruwa zai same ni, ya same ni a gida. Na kwanta domin kuwa idan kana bacci ana ruwa abun akwai armashi kuma akwai daɗi. Haka na ke yi. Domin kuwa idan ruwa na sauka, na kan zo shiya sa wani lokaci idan ruwa ya fara sauka na ke yawo sosai da lema domin gudun kota kwana. Saboda kasancewa wata zubin ruwa musamman lokacin damuna babu nema ko kuma babu wani alamu zaka ga ya fara zuba. Shiyasa na ke yawan yawo da lema. Lokacin da ruwa yake zuwa ina tanadan abubuwa da yawa irin su kayan sanyi, safa da kuma hulan sanyi. Da duk dai wani abu mai muhimmanci wanda na san zai iya taimakawa domin in magance sanyi kada sanyi ya mun illa. Ina amfani da abubuwa da yawa har da safan hannu. Kuma ina yawan dube dube domin duba yanayin tsaruruka na weather. Wannan zai bani dama in san cewa mene ne zai iya faruwa a wane waje kuma a wane lokaci ne zai iya faruwa. Duk da wane lokacin ana samun tangarɗa irin wannan, sai ka ga cewa wannan abun bai faɗa maka daidai abin da zai faruwa amma za ka ga yawanci yana yin ƙoƙari. A cikin kashi ɗari kusan kashi tamanin yana faɗa daidai. Yana faɗa daidai ne. Idan ruwa ya zo dole kowa ya kamata ya tanada abin da ya kamata irin su abin zuba ruwa da abin ɗiba ruwa shi ma. Musamman tun da mu a nan muna yawan ɗiba ruwan danga ruwan yana da kyau kuma yana da daɗi. Shiyasa yake da kyau ku tara bahuna sosai a gidanku musamman idan lokacin ruwa ya fara zuwa. Haka zai baku dama domin ku ji da ruwa kuma ku ɗiba da yawa wanda za ku iya amfani da su sosai. Kuma za ku iya amfani da su ba tare da kun samu wani matsala ba ko kuma akwai wani abu wanda kuke ganin bai muku ba. Shiyasa yake da kyau lokacin da ruwa yake zuwa, dole mutum ya tanada abubuwa har da kayan abinci. Domin kuwa Hausawa sun yi camfi sun ce idan damuna ya zo tabbas ana jin jiki saboda babu kuɗi, kuɗi ya koma gona. Duk da dai camfin ya so ya zama gaskiya kuma haka ne a wani lokacin. Amma kuma tabbas idan ruwa na zuwa, kowa akwai abin da yake mallaka. Manoma suna neman yadda za su ƙara siyan taki, su ƙara siyan iri kuma su fara kamun gonayensu. Wasu su ma har fara huda suke yi domin ya kasance da an zo sai dai kawai a yi shuka. Tunda ruwan ya sauko manoma su kuma suna so za su fara shuka. Irin shukan su waken suya, shukan masara, dawa da sauransu duka a wannan lokacin ne ake yin su musamman idan damunar ya fara tafiya sai a yi su gero da dawa. Shiyasa yake da kyau mutum ya tabbatar yana haɗa abubuwa idan lokacin ruwa ya zo. Ya tabbatar da cewa ruwan bai zo ya iske shi haka nan ba bai da wasu abubuwa masu muhimmanci wanda yake so ya yi da wannan kayan ko kuma yake so ya yi idan ruwan nan ya fara sauka. Wannan shine tsararka da nake bi ni kaina. Bana bari kaina kuma ya kulle. Domin kuwa ruwan sama ruwa ne wanda yake zuwa da sanyi. Idan ka bari ba ka shirya ba kuma ba ka sai kayayyakin shiga ruwa ba, to tabbas za ka iya nadama. Domin ko ruwan nan tsaf sai ya sa maka malaria ko kuma ya sa maka ma cholera ko kuma ya sa maka ka jinga jin sanyi. Ya dinga sa maka, haka nan in ba ka sha shi ko kuma ka gyara shi zai iya ja maka matsaloli. Shiyasa yake da kyau mutum ya tabbatar in ma zai ɗiba ya siyo alif ya dinga sawa irin wannan ruwan. Idan kuma ba za ka tara ba to kawai ka bar shi ya zuba gona sannan kuma idan lokacin noma ya yi sai ka je ka yi nomanka ba tare da wani matsala ba. Domin ita ƙasa ruwan saman dama take jira kai kuma kana jiran gona ta samu ruwan sama.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Menene damuwa? Damuwa shine ka shiga wani nau'in look, wani nau'in yanayi wanda ya kasance ba ka jin daɗi kuma ba ka jin haushi. Abubuwa su zo su maka, maƙale maka a wuyanka, ka rasa yadda za ka yi. Me kake yi lokacin da nake, me nake yi lokacin da nake cikin damuwa? Tabbas ina da hanyoyi da yawa wanda nake amfani da su wurin maganin damuwa. Duk wani dan adam indai mutum mai hankali ne tabbas, dole ya taɓa shiga damuwa a rayuwarsa. Wasu suna shiga damuwa na aure, wasu suna shiga damuwa na haihuwa, wasu suna shiga damuwa na rashin kuɗi, wasu suna shiga damuwa na talauci, wasu ma suna shiga damuwa na makaranta, wasu kuwa suna shiga damuwa ne na rashin lafiya. Duka wa'inan damuwa ne wanda dukkansu ya kamata ace an dan yi magana a kansu. Amma bari mu yi magana a kan damuwa ta, ta lafiya. Damuwa ta lafiya damuwa ce babba wacce ta sa, ta zama dalili da yawa na rasar yan adam da yawa. Wasu da yawa suna nan da damuwar rashin lafiya wanda ya ja musu, basu da komai kuma ba su da wani abubuwan da za su iya sayen magani. Babu wani mataimaki sai abin ya zo ya cika musu, ya ƙara musu damuwa a kan damuwan da suke. Irin damuwa irin na zuwa makaranta, damuwa irin na rayuwa da kuma irin na wannan dukkan damuwa ne wanda ya kamata mutum ya nutsu, ya mayar ma Allah abubuwansa. Kyau. Abu ne wanda zai iya maka illa mara rayuwarka, da lafiyarka, da dukiyarka, da mare komai naka har da 'yan wantankanka da zumuncinka. Idan Allah ya hore maka ka tabbatar ka sami wa kanka hanyoyi da zaka dinga yaye damuwarka. Domin kuwa ka kasance ka tara komai amma kuma damuwa ya hana ka ci wannan bai dace ba. Sai a rasa mama me ke damun ka, shi ya sa yake da kyau. Ka dinga samun lokaci mai kyau, kana samun hutu a kowane irin aiki kake yi. Wannan samun hutu zai baka dama sosai wurin yin tunani da kuma sannin me ya kamata. Sannan kuma da mantawa da wasu damuwa wanda suka dame ka. Tounda na san cewa kowa ba wanda bai taɓa shiga wani damuwa ba. Damuwa na ƙunci, damuwa na rasa rai da dai sauransu. Dukkane damuwa ne kuma duka kowane damuwa yana da magani da kuma tsarin da mutum zai iya bi domin ya samu sauƙi a kan wannan damuwan. Domin idan ka bar wannan damuwan sai ta maka illa ta jawo maka matsaloli.